Kana son ɗaukar hotuna? Kai ma abokin ɗaukan hoto ne tare da kai ake ɗaukan hoto wata rana. Akwai lokacin da na je ɗaukar hoto lokacin ina ɗan ƙarami na sai na ga wani.

Kana sanya safa kullum? Kai ma abokin sanya safa ne kullum. Ina safan ka take? Ina kaje ka siya safa? A kasuwa ne ka siya safan ku kuwa a'a akan hanya ne ka tsaya ka siya safan? Tare da wane ne kuka siya?

Kana buga rubutu da sauri? Shin kana yin rubutu da sauri? Kai ma abokin yin rubutu ne da sauri? Rubutunka yana yin sauri ko kuwa a hankali ne kake yin rubutunka? Wani lokaci ina rubutu da sauri, wani lokaci.

Ina kake tofa miyo? A ina ne kake tofa miyo? Kai ma'abocin tofa miyo ne ko kuwa wani lokacin baka tofar da miyo. Akwai wanda zaka ga ya cika tofar da miyo a duk sanda yake, sai kaga ance na.

Wani kayan marmari kake fi so? Wane kayan marmari ka fi so? Shin ka fi son lemu ne koko ka fi son ayaba koko ka fi son, uhn, su kayan marmarin da suke.

Yaya kake jure wa zafi. Yaya kake jure ma zafi. Shin kai ma abocin son zafi ne ko sanyi. Kana jure ma zafi a koda yaushe. Shin kai.

Kana fi son kofi ko shayi? Kofi ne ka fi so ko shayi? Shin ka fi son kofi ne ko shayi? Ni dai na fi son shayi dan ban cika son kofi ba sosai.

Menene kake lokacin da babu wuta? Shin kai ma abokin aiki ne lokacin da babu wuta? Ko ko a kana zama ne sai ka jira an kawo wuta tukuna kafin kayi aiki. Shin kai ma abokin yin abubuwa ne lokacin da akwai wuta?

Yaya kake taimakawa mutane? Shin kana taimakawa mutane? Shin kai mai taimako ne? Ta wane hanya ne ake bi a taimakawa mutane da yawa don saboda su sami suma abubuwa.